Lokacin da nake hutu, na kan samu lokaci kaman da yamma haka, in yi wanka, idan da wani abokina da zai raka ni mu fita zuwa gurin gidan zoo, wurin shaƙatawa da sauran su.